Kuna da fanka a rufin ɗaki? Na gode da wannan tambaya. Eh, hakika muna da fanka a rufin ɗakin kuma muna amfani da shi.